Kana siyan kaya a hanyar gizo? Eh, ina siyan, ina siyan kaya a hanyar gizo waƴansu lokaci amma ba sosai ba dai. Domin me? Domin siyan kaya a hanyar gizo wasu lokaci yana kanci lokaci ka min ya iso gareka. Yana kanci kwanaki kamin ya iso garin ka. Kuma za ka gan irin wannan kayan, kila kayan da kana buƙatan shi ne gobe gobe sai ka gan kuma wani abu ya je ya riƙe sa hanya. Dalili haka sai ka gan kawai na fi so in je in siya kayana a kasuwa don in samu a lokacin kuma a ranar da nake son inyi amfani da shi. Domin me? Ka san duniyan nan sai a hankali. Ka je ka siya a hanyar gizo kuma ya je faɗi, ya je faɗi a hannun wata, a hannun wani ya zamo ma ancuce ka. Kuɗi ba za ka samu ba, kaya ma ba za ka samu ba. Shi ya sa waƴansu lokaci ba na kan siyan kaya a hanyar gizo.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Ƙasan gidanmu na da ire, ƙasan gidanmu na da, na da irin jan ƙasa ne fa. Kuma da shi ne muna shuki a kai, muna ɗan, muna ɗan samu wasu kayan gona muna ɗan amfani da shi a, a gida. Dalili haka, saye saye mu a lokacin, a lokacin girbi ya ragu. Domin mun ɗan yi amfani da, da jan ƙasan gidanmu ɗin, mun shuka dankali, muka shuka gwaza. Sai dai ya kan ci mana taki wa'in su lokaci gaskiya. Domin ba ainin ƙasan da ya kamata mu shuka dankali a kai ba ne. Amma dai muna, muna, muna amfani da shi haka domin to ya za mu yi? Ai bara mun iya barin wannan gurin a haka kawai ba domin ba irin ƙasan shuki ba ne. Shi ya sa kawai sai mu ɗan sa mai taki sai mu ɗan yi amfani da shi domin mu samu abinci mu ci nan gaba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Gaskiya ina yin ciniki a kasuwa fah, to dai ma nawa ne ana biyan mutum ma yanzu a gurin aiki Ya mutum ma bazai yi ciniki a kasuwa ba. Ko naira ɗaya ko naira biyar ko naira goma. An rage maka a cikin kayan da kaje siyawa domin cinikin da kayi ai amin ne. Ai taimakon ka zai yi domin me? Akwai gefen da ko sabulu ne kamanta ka rubuta. Akan kayan a cikin kayakin da aka siya ko sabulu ne kamanta ka rubuta in ka samu naira goma, goma, goma a wuri goma ai kuɗin in ka tara shi. Ya isa ya siya ma sabulu. Ya isa ya siya ma wani abu ko maggi ne wanda matan ka ma ta je ta dafa ma abinci ma da shi ai ya siyo. So dalili haka shi yasa kullum sai ka ga ina ɗan ciniki a kasuwa gaskiya. Sai dai gaimu kuma mun san wasu kayan kuma ko ka yi ciniki ko baka yi ciniki ba, kuɗin nan da suka faɗa za ka siya. Domin me? Akwai wasu kayan da ba a rage farashin su. So amma dai gaskiya ina kan samu, ina neman rage a kayayyakin da nake siya a kasuwa. Domin me? Dan samun sauki, don samun kuɗin da zan sa a wani gefe in siya in yi wasu siyayya.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, sosai muna. Don a gurin aikin mu ma ko wane rana a matsayin da nake a gurin aiki dole ne in gabatar da rahoto. Dole ne kawai in ba a ka ba ba za su ga amfani zuwa na aiki ma ranan ba. Ko wane rana a gurin aiki, ko wane rana, ko wane ranan ta dole ne in gabatar da, da rahoto. Domin in ban yi, in ban gabatar da rahoto ba ba za a ga amfanin nan a gurin aiki ba. Domin a gadon ne za su gani, za su, za su gani yawan aikin da mun yi da kuma a gurin ne za su san irin, irin kokarin da su ma za su mana a gefen biya. In mun dauke aikin mu da, da ansari ko kuma wasa muna tayi a gurin aiki. Daga gabatar da rahoto da na yi shine za su, za su gane da cewa ayyo yaran nan suka yi aiki, ayyo wani ya yi aiki, ayyo wani ya yi kokari ko bai yi kokari ba. Daga, daga, daga gabatar da rahoto shine ana kan ganewa. So dole ne kawai ko wane rana mu yi gabatar da rahoto.

Gaskiya, sau nawa, sau-sau nawa kake share dakinka? Gaskiya dai wai su karo dai sau biyu a rana, wai su karo ɗai kuma su ɗaya. Domin ka gan na fita da safe ƙarfe shida, kamin in dawo gida wa in su karo sai ƙarfe takwas na dare. Kaga ai lokaci ya tafi. To wannan lokacin sai dai in nema in yi wanka, in ci abinci, sabaci, sai na maban ci, in kwanta, in maban ci, in huta domin washe gari zan sake fita a wannan ƙarfe shida ɗin, zan sake ɗawowa sai lokaci ɗin ƙarfe bakwai ko takwas. Kaga dalili haka ba ƙarfin cewa kullum kullum ina shara amma duk ranar da nake gida, kira kamar ran Lahadi haka da ba na yin tafiya aiki ba, sai ka gan na kama shara wai lokaci zai kai su uku ko su huɗu. Bisan da yin yara suka shigo gida ɗaki suka yi datti, shine. To mun san yara dai ba ramu yara na su datti dai dai ɗakuna ba. Dole dole kuma a share domin ba ko ya zo bari sai san wannan ba, zai biya ce mutum da dai datti ne, mutum dan datti ne.

Wane launi bangon cikinku suke? Bangon cikin gidana gaskiya na sa ta fari ne. Domin ina son haske a ɗaki sosai. Shi ya sa na sa ta faki-- eh fari. Laun-launi ɗin ma ni da kaina ne na ce an sa ta fari. Wanda ya shafa min shi ma ya ce, "A'a, karin sa fari yana datti." Na ce masa, "A'a, ba ruwan shi da dattin shi, da dattin shi. In ta yi datti ai ba ana shafa wani launi ba." So shi ya sa na ce, "A'a, fari ɗin ne in ta yi datti za a sha-za a sake a shafa farin launi." Ai ni ba ruwa na, ni ina son haske a ɗaki. Komi yayade aske nake so. Kuma ga yarana ma yanzu duk-dukansu mama ga shi ma dukkansu ma son farin suke yi. Duk da, duk da mata na ma duk suna son farin. Kuma na gode ma Allah ban kiɗe da zuciya na ba. Don da ni da na ƙi na bi mai aikin ɗin da ƙila ja ko wani ko wani kala ne da mun sa, ko wani launi ne da mun sa. Amma na ƙi dai na siya, na siya da ƙarfina da cewa farin launi za mu yi amfani da shi. So cikin gida na farin launi ne.

Ya kake tamma-tammakawa mutane? Gaskiya ina taimakon mutane a gefe kala kala. A gurin aiki a nan wasu lokaci nake kan siya ma mutane abinci, na in sun gyamun suna jin yunwa. Wasu lokaci ina kan biya musu kuɗin mota in sun ce ba su da kuɗin mota na tafiyan gida. Ai baran iya in kalla yaran aikina suna zama a hanya ko kuma suna takawa wurin da yayi nisa sosai. Ai zuciya na bare bar ni ba. Kuma ba abin da Allah ya faɗa a littafi ba kenan ba. Allah a littafi ya ce mu taimake juna, shi ya sa gaskiya na sa shi a zuciya-a zuciya na da cewa in na ga wanda zan iya taimake shi zan taimake shi. A gefen abinci, a lokaci a-a in yana jin yunwa ko kuma a gefen kuɗin mota in bai da shi. Domin in sun taka ma wasu lokaci sun taka sun je gida washe gari ba za ka gansa aiki ba. In ka kira su dalilin me ba ka zo aiki ba? Sai su ce maka wai sun gaji. Ai jiya takawa sukayi. To shi ya sa na-na sa shi a cikin a cikin hanyana da cewa dole zan dinga in na gansu haka, dole in siyar da mota, in ce musu shiga, in biya musu kuɗin mota domin su samu su zo wajen gari. Allah ya taimake mu.

Kana iya busa saki? Gaskiya, to dai. Ba ran ce na iya sosai ba dai, amma zan ce na ɗan iya, so zan ce na iya. A ina kan busa saki, kai amma ba sosai ba dai gaskiya. Allah sarki matana ne ta, ta saba busa saki. Dai na iya amma bana yi. Ba kowane rana ba ne nake yi. Kai zan iya in ce muku ma busa saki na ma kila sau uku a shekara. Shine nake busa saki. Domin akwai matana a gida. To me zai sa ni, me zai kai ni bayan ga mata? Kuma aikinsu ne sun iya sosai. Ko kun san ai mata sun iya abubuwan nan fiye da maza. Maza ɗaya ɗaya ne suka gan suna aikin busa saki. Shi ya sa dalili ne, ne kam. So uku ne a shekara nake busa saki. Sai dai dai ni kuma na iya, na iya busawa. Ba laifi na iya busawa.

Wane irin yanayi, wane irin yanayi kika fi so? Gaskiya nikan, na fi son yanayin sanyi ne. Shi ya sa yanzu a wurin aiki yanayi na kangare ne. Yanayin zafi dai na garin Kaduna na kangare ni zuma domin na saba da yanayin sanyi a Jos. Amma dai yanzu dai na fara ɗn sabawa dai da yanayin zafin nan.

Wane gidan abinci kika fi so? Ai gidan abinci da nake fi so, ba gidan abinci ma da na fi so. Kwai ni ina son abinci ne. Ina son abinci ne tuwo, shinkafa, doya, dankali, gwaza, kowane irin tuwo, kowane irin miya, kowane irin abinci shine ne na fi so. Ai ba abincin da ni ba na ci. Chaf! Ni mai son abinci ne fa, domin aikin da nake yi aikin ƙarfi ne. Kuma kun san masu aikin masu ƙarfi irin mu baɗi ci ba. Na ci da safe, na ci da rana, na ci da dare. Ai da na nake wasa da abinci da rashin lafiya aka ma ni a kan rashin abinci, a kan rashin ci abinci da sauri. Ai tun zagwace ba na wasa da abinci. Ina ci abincin safe na a safe, ina ci abincin rana na a rana, ina ci abincin dare na a lokaci. Ba ruwa na. So maganar wai wane abinci ne na fi so, wane gidan abinci ne na fi so gaskiya bai taso ba domin me? Ni kai ci abinci nake yi. Ko wane irin abinci nake ci. Ko na je garin Yamaraima ko ne abincin su ma zan ci. Ni ba ruwa na da ce ko na saba kuma saba da shi ba. Ni mai son abinci ne, so ci abinci nake yi, ni ba ruwa na.

Yaya ke ke, yaya ke ke tabbatar da ingancin aiki? Na tabbatar da ingancin aikina a gefen, a gefen koyar, koyar da ma'aikatu aikina. Ma'aikatu gurin aiki ina koyar, ina koyar musu da process, ina koyar musu da aiki din, ina ganar da su, ina zonar da su in ganar da su kamin in sa su a guraren da za su yi aiki. Dalilin haka ina yi domin kowa ya gane aiki, ya gane gefensa kuma ya riƙe gefensa da ƙarfi. Abubuwan da nake yi ke nan da kuma haka in na ga mai jin yunwa ina ba shi kuɗin abinci, ya je ya ci abinci, ya dawo. In ya ci abinci ya dawo dole ne ya yi zanzari a kan maganar aikinsa. Bai dai sa, bai dai yi wasa da aikinsa ba kuma bai dai sa, a, a, bai dai, bai dai sa wasa sam sam a gurin aikinsa ba. Kuma kowane shekara ina ƙara musu kuɗi domin dalili haka don su dauki aikinsu da nasasai kuma su gan darajar aiki din. Ba wanda zai so ya yi wasa da aikinsa domin kuɗin shi na karuwa kowane shekara murna suke yi. Kuma su soson dole ne in su ma, in su ma gurin aiki ƙoƙari a gurin ne kuɗin zai fito da za a samu a ƙara musu albashi.

Kana iya tsalle igiya? Eh ina iya tsalle igiya sosai ma korai mana. Korai sosai ina tsalle igiya. Ai kowane safe kamin ja aiki ina tsalle igiya. Ina cin karfe domin me? Domin jikina kar yayi tsami a ƙasa. Kar yayi tsami, kar ciwon sugar yazo, yazo, yazo ya dame ni a nan gaba. Domin ni gaskiya mai shan coke ne, inda ina ci abinci ina son zaki sosai. Da dadare haka kowane safe ina tashi, ina tashi wa da wuriwuri. Ina tashi wa karfe hudu da rabi. Ina tashi haka na safe sai ka gan na ɗauke komai ko na yi waje. In ji ina tsalle igiya na, in yi zufa kamin shiga gidan wanka, in yi shiri zuwa gurin aiki kuma in yi shiri ma yarana kamin su je makaranta. Ko su je wuce makarantunsu, ni ma in wuce gurin aikina. Matana ma taimake ni shirin ma yarana ta taimake ni dafa abinci ko in ci abinci sai ko kusa kama hanya Matana take kai yara makaranta kamin ta wuce gurin aikinta. Ni ma in wuce gurin aiki, na ci abinci, na taya ta yin ɗaya ko biyu sai ni ma in ɗauka kayana, kayan aikina in wuce gurin aiki, sai da yamma kuma sai da dare.

Yaya unguwar, yaya unguwar kun take? Unguwar mu ba laifi fa, sai dai unguwar mu shuru shuru unguwa ne walai. Ana kiranta GRA sai dai ba baban gini, ba masu kuɗi sai yan aikin kamfanin mu. Amma dai ana kiranta GRA domin gurin shuru shuru take. Ba gidaje sosai, ba, ba ma, ba, ba masu zama sosai sai dai dai gurin ɗin dai to sai a hankali. Amma dai mutane suna son zama a tagurin dai dan shuru shuru unguwa. Ba, ba masu soye soye, ba masu siye siye, ba masu kiɗi, ba kome. Kawai unguwar dai ga tanan dai. Kawai in ka na so kaɗan huta za ka samu hutun ka a ɗakin ka. Ba surutu, ba kome, ba faɗa, ba kome. Amma dai to unguwar dai gashi nan dai. Ni ban tsinga yane ma zan yi farar giya muku yayin unguwar take ba. Sai dai ba ta da laifi gaskiya. Unguwar ba laifi, kana neman abu za ka samu. Bada nisa bama, taka minti, minti biyu, minti, minti biyar ka iso gurin da za ka yi siyayyar ka, ka koma gida, ka samu ka yi amfani da abin da ka siyo ɗin. To unguwar dai gashi dai. Ba masu kuɗi ba dai da zama ba dai, amma dai ana kiranta GRA.

Yaya teburin ku a gurin aiki yake? Teburin mu a gurin aikin mu da ƙarfe ne fa aka yi ta wannan karon. Domin an dinga yin ta da iche, --iche sai karyewa yake yi. Duk makunsan masu, masu aiki ai. Akwai yaran da basu haji, akwai ma'aikatuwan da basu haji. Sai su zo su zona a kai, wai su, injin gina a kai. Daga nan zuwa gaba kaɗan suka gan su kusosi, su gefe-- gefen da an buga su kusosi ɗin sai fara, --sai, sai fara yi kaman kujeran zai karye. Daga baya suka bi ka gan ya karye zuwa guri biyu. Dalilin haka su, --su shugaban gurin aikin mu suka ce to a yi na ƙarfe. Kuma tun da aka yi na ƙarfe, gashi nan dai ko da anzona kai nema, ko da an siya kai nema, ko da an kwanta kai nema babu abin da zai--faru da shi. Yanzu yana, --yana neman shekara uku kenan da aka mayar da shi na ƙarfe. Da ar yauma ba a canja wata ba. Sai dai muna kankara su kujerun ne a gura, a gurinmu. So hakan dinne yake dalilin da yasa aka mayar shi ƙarfe kenan domin ana faffasa shi kowane lokaci. Lokacin can fa shekara uku zuwa baya, ayi wani lokaci a gurin aikin mu muna ka canja, ---muna ka--canja su zuwa muna ka canja taburin mu kaman su uku a shekara. Amma tun da aka mayar da shi na ƙarfe, haryau wallahi ba a canja kuɗiya ba sai a ƙara.

Wane irin man keke amfani da shi? Gaskiya ni bana amfani da man keke, domin ba ni bane ata, ata gefe loren da keke a gurin aikin mu. Ni dai ina dauka, ina dauka, uh, littafi in rubuta ma'aikatu gudanana a gurin aiki, da aikin da suka yi, da kuma nisan aikin da suka yi, da su suran abubuwa. Dai ni dai ba gefen keke nake ba. So bari iyama sane wane irin man keke bane ana amfani da shi a gurin aikin mu. Dalilin haka shi ya sa ban samu abin faɗi akan man keke ba. Domin ni ba wai ni nake siya musu man keken, ko kuma ba wai ni na aiki a ta gefen kakkunan da ana amfani da shi a gurin aikin mu ba. Sai dai wata rana in na koma, dai ki tsani tambaya. Ranar da wannan ya sake fitowa, sannan me tamiko ɗin ku gane.

Wane launin tawada kike amfani da shi? Ina amfani da launin tawada, gaskiya launin da nake amfani da shi shine baƙi da ja. Baƙi dai muna amfani da shi a guraren sa sunayen ma'aikata da aikin da suna yi da kuma yawan aikin da sun yi. Dai kuma ja dai muna sa shi, muna amfani da shi lokacin da ƙila mahaukaci, eh, me, eh, ma-ma'aikata sun ɗan ji ciwo. Ko wani abu ya faru da su, sai mu sa ja a wurin domin a san me akwai, akwai matsala. A wannan gefe ɗin, a wannan lokacin akwai matsala. In ba mu, in mun, in mun, in mun yi amfani da baƙi, tawada saika gan su shugabanmu wasu lokaci ba za su gane da cewa akwai abun da ya faru gaba da haka. Amma in sun gan jan biyu, in sun gan jan tawada, sai su gane da cewa, "Ah, akwai damuwa a wannan gefe ɗin." Sai su sa ido a gurin sosai sai su karanta abubuwan da na gefe da na ƙasa ɗin don su gane mene ne ya faru a wannan lokacin da'a ina ne, da'a ina ne, da waye abin ya faru da. To abin da ya sa muna amfani da baƙi ne da karen kai na ma nake amfani da baƙi da ja tawada ke.

Kana son zama kusa da taga? Ai sosai ina son zama kusa da taga fa o, domin ni ba mai son zafi ba ne. Ni na fi son lokacin sanyi, ni ba na son lokacin zafi sam, sam, sam, sam. Domin ma in lokacin zafi ya yi haka sai ka gan ko wane irin ciwo yana damun na ciwon kai kullum, kullum. Ba na majin daɗin zama, ba na jin daɗin aiki, ba na jin daɗin zaman gida, ba na jin daɗin soyayya ma kwata-kwata ma a lokacin, a lokacin zafi. Shi ya sa ko godona a gida ma kusa da taga na yake. A gurin aiki ma kujeran zama na ma kusa da taga na yake. In ban zo na kusa da taga ba, zan zo na kusa da ƙofa. Haka na ke yi. Ba na son zama a ciki wanda, wanda sai ka gan zafi ya zo ba wani dan iska ma yana hura ne. Kaza, ka zo ma da kusa da taga haka ka gan iska na kan zuwa. Sai ka gan ya ɗon hura ka, ya ɗon siƙa ɗon contact, ya ɗon saka contact da hankalin ka, kaɗan ji daɗi irin kaɗan gane da cewa eh akwai Allah duniya. Kuma ba gane ba ne. Akwai Allah abin da yake, akwai Allah sai ka yi murna. Gaskiya ina son zama kusa da taga sosai ma, sosai ma kuwa.

Kana son kallon wata da dare? Gaskiya sosai ma, sosai kau kuwa. Sadai yanzu dai a garin da nake, da nake aiki, kai! Kallon wata da dare ya gagare ni domin yanayin garin. Yanayin garin ya zama da ba zaman lafiya, ba zaman tare. Kullun faɗa, ka ji an kashe wani, wane yau, ka ji an kashe wane gobe. Ya sa zaman, zaman waje, zaman waje ina kallon dai, ina kallon wata da dare ya gagare ni gaskiya. Amma dai daɗin a garin Jos da nake da gaskiya na ji daɗin zaman waje ina kallon wata da daddare. Sai ka gan ni da matana mu kama juna, muna soyayya, muna kallon wata da daddare muna son juna. Kai! Gaskiya lokacin dai to Allah ya kawo wannan ranan. Gaskiya, gaskiya Allah sarki. Abun dai to sai a hankali. Amma gaskiya abu mai kyau ne fa. Ka gan kana, in kana da tunani kana tunani ma da yawa ma in kafita in ka kalla wata da daddare sai ka gan tunaninka ya ƙare, sai ka gan ka samu kwanciyan hankali. Dalilin abun da ya sa ka ga wa'insu lokaci ma ko da ba mata na ma, sai iɗan leka watan da daddare a lokacin. Sai iɗan ce ma Allah, in ɗan faffaɗi su faɗi, faɗawa na da ina da shi ma Allah su taimako da innan satellite nake ni. Ina kallon wata da dare sai in dinga faɗa sai ka gan kawai da wasa kawai sai ka gan nan zuwa gaba sai ka gan addu'a yana abubuwan da nayi addu'a akai Allah na ba ni a hankali.

So na, ka ke rubuta rahoto, gaskiya kowane rana nake rubuta rahoto wayansu lokaci ma so biyu a rana bisa yanna yin aikin ne. Domin akwai wayansu karo wanda ma zan rubuta rahoto ma so-- rahoto ma so uku a rana ko su huɗu. Bisa da inda abun ma ya kasance ne inda na faɗa, ka gane? Akwai wayansu karoma wanda ba sai ka rubuta rahoto ɗin ba ma kwata-kwata ranan ma ba, zaka samu abin da zaka rubuta rahoto a kai ba. To amma ka gan a gurin aiki in ka ɗan samu wani ya ɗan ji ciwo, to in ba wai ka rubuta rahoto a kan maganan nan ba. Ko ya je asibiti ba ra a, ba ra a saurare shi ba. Domin me? Daga gurin ogan sa ba rahoto da ya je gurin su- masu shugaban gurin aiki. Ka gan so dole ne in sa a rahoto masu shugaban gurin aikin mu sai su tura ma 'yan asibiti da cewa wani ma'aikatan su na zuwa ga kaza, kaza, kaza inda ya faru a gurin aikinsa. To dalilin haka shi ya sa wayansu lokaci sai ka gan sau biyu a rana amma dai ko akwai hatsari ko ba hatsari a gurin aiki, ko akwai abu ko ba abu, dole ne dai rahoto mu rubuta rahoto dan ni supervisor din gurrin aiki ne. Mai bincike aiki, mai bincike abin da na faruwa a aiki a gurin aiki. So dole ne inna gama bincikewa, inna gama dudduba gurare sai in rubuta rahoto a kan abubuwa ababen da na gani. So that in ajiye ma shugaban mu su zo su karanta, su gane da cewa, su gane ga abubuwan da na faruwa a gurin aikinsa.

Yaya Keke sare ayyukan da suka fi muhimmanci? To, a wurin aiki dai, sai dai wanda ya gane aikinsa, wanda ya kar-- da wanda ya je makaranta, wanda ya je makaranta ya gama makaranta, ya ga kuma ya gane aikinsa da kyau. Dole ne ya gane ayyukan da suka fi muhimmanci. Domin me? A wurin aiki za ka gan ba kowane aiki bane ya kamata ka yi a lokacin bane. Akwai wasu aikin da ya kamata a fara yi. Domin me? In ba ka fara yin su ba, sai ka gan ka samu kun cin lokaci kuna gurɗiya. Aman in kana so aikin ka dai ya, ya, ya yi, ya yi sauri ka samu ka ku gama da wuri. Akwai wa'insu aikin wanda dole ne sai kun yi ta kamin ku je kuna yin wa'en su, wa'en su aiki din. Dalilin haka gaskiya zan iya ince maka, kuma masu aiki, wanda suka kafa kamfani da, wanda suka kafa gurin aiki ɗinma suma da karan kansu ma su gaya muku, "Ga wannan, ga wannan dole ne ku fara da shi." Su ne suka fi muhimmanci. To a haka ɗin ne, haka ne kaimama da ka zo a matsayin supervisor kamar ni haka, haka ne nake gane wa. Ok, to in na zo dole ne in sa ma'aikatu su yi wannan tukuna. Domin me? Masu gidan mu abin da suna so kenan.

To. Eh, akwai mataki sosai da nake ɗauka wa fa domin, domin in zo na lafiya. Eh, ɗyaɗayi kullum na zo asibiti. Ko wane, ko wane wata sai na je asibiti sau ɗaya. Ban da haka, ban da haka akwai, akwai wasu magunguna da nake kan sha da na taimake ni domin awon jini da, da likita suka ce sun samu a jikina. Kuma na uku kuma ina shan su, su fruits ko wane rana sai na sha lemu ko kuma na ci gwanda domin in samu lafiya da ƙarfin jikina. Dan su likita ne sun ce ko min yaya dai in, in zama da ci, kar in zama da cewa ko wane rana dai ban sha wani fruits ba domin yana da taimako a jiki. To abubuwan da nake yi ke nan, abubuwan da nake yi ke nan domin in ƙi yi, in ƙi a yi lafiya na.

Wane irin tsintsiya kike amfani da shi? Eh, gaskiya tsintsiya kam ba mu amfani da shi. Domin me? Labulen da na sa ƙasa, labule ɗin da ana sharewa ne da suma. So kullum suma ne nake share da shi. Domin na yi amfani da tsintsiya da ya yi ƙarfi, zai yaya, yana yayyage mun labule. So dalilin haka ba na sa, eh, eh, eh, ba, ba na shara da, da tsintsiya. Ina shara da, da, da tsuma ne. Zan goga shi da hannuna da suma, in sa suma ruwa, sai in share shi, in share ƙasa ɗin. Don ba na so babu na shimfiɗa ƙasa ya yayyage. Taburma da na shimfiɗa ƙasa kullum, in na share da tsintsiya sai ka gan yana yayyage wa, yana babbatawa. Kullum sai kamin shekara ɗaya ƙare se ka ga na siya taburma guda biyu. To tun da na fara amfani da tsuma sai na gan abun. Yanzu shekara ɗaya kenan ban canja tabarma ba domin na bar amfani da tsintsiya.

Me yake ba ku ƙwarin giwa a aiki? Gaskiya abin da yake bamu ƙwarin giwa shine, ah, ah, ah, ah, shine, shine kuɗin da ana, da muna kan samuwa gaskiya. Domin za ka gan su shugabanmu in suka zo, wai su karo sai su bamu dubu hamsin muraba, su bamu dubu ashirin, dubu talatin muraba. To haka ɗin suka bamu haka, to kowa yariga san abincin ranar shi ya zau nuke nan. Ko kuma wanda bai yi da kuɗin mota na komawa ya san tahala ya kawo kuɗin mota kenan sai ka gan ya sa ƙwazo a aiki. Sai kuma kowa na murna, kowa na murmushi a ciki. Dalilin haka saika gan kowa ya sa ƙwazo a aiki, kowa ya riƙe aikinsa da ƙarfi domin wannan kyautan da masu gida suka bayar. To, ka san kuma wani biyu kuma abin da na sa, abin da na bamu, ko, eh, abin da na bamu ƙwarin giwa a wurin aiki shine albashi. In kowane, kowane shekara ana ƙara mana albashi sai ka gan to aka sa ƙwazo domin ka san in shekara, in shekara ɗaya wuce, in ya zo ƙarshen shekara ka san sabon shekarar da za su gade ke ka san dai masu gida aiki wurin aiki za su ƙara ma kuɗi. To dole ka sa ƙwazo a aiki domin dai yana ba mu ƙwarin giwa a aiki kenan.

Eh, a ƙarshen makon nan gaskiya abin da nake shirin yi shine in je kasuwa in dan siyo abubuwa ma mutanen gidana. Domin albashi bai riga ya zo ba kuma ni da kai mun san watan January da muke yanzu gaskiya yana da nisa. Domin lokacin December an kashe kuɗi sosai a kan, a kan, uh, uh, uh, aifuwan Yesu da aka yi. So dalili haka akwai murna, akwai ciye ciye, akwai soye-soye da aka yi da aka kashe kuɗi a kai. Yanzu dai da ya kai, da ya kusa da, da muna kusa da ƙarshen wata din gaskiya abubuwa sun dan ƙare a gida. So dalilin haka zan shiga kasuwa in dan yi siyyaya tare da matana mu shiga kasuwa. Za mu je mu nema ma yara abin da za su dinga ci, abin da za su dinga rike su suna zuwa makaranta kuma mu kara abinci zuwa gida domin abincinmu ya kusan ƙarewa. So wannan ran, ran Larba da ran Sati abin da zan yi ke nan se ran lahadi mu huta. Ni da, ni da matana da yarana za mu huta a gida, mu kalla fim, mu kalla abin kallo, mu yi wasa, mu zauna a, a waje da dare mu kalla wata. So abubuwan nan abubuwan da zan yi a ƙarshen mako ke nan. Allah ya kemu rai da lafiya.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? To gaskiya inda maganan ƙoke-ƙoke a gurin aiki sosai akwai wallahi. Daga, daga, daga, daga masu, daga masu aiki su oga, su ogan mu a sama da yaran aiki ma duka. Daga kaji albashi bai yi ba, albashin da an bani gaskiya wannan watan nan bai yi ba, an yanka mun albashi. Daga kaji yau, eh, eh, na samu asirin kwanaki ba abin da wannan gidan suka mun. Kaji duk kaji tsuma gans ƙoke-ƙoke sosai amma dai ni kuma abin da zan yi shine in bi su da haƙuri, in bi su a hankali domin mun san abubuwan mutane sai a hankali. Ba kowa bane yake da haƙuri ba. Ba kowa ne kuma in, in ya abu haka ya fara da shi, in ya fara, in ya fara su ƙoke-ƙoken shi sai ka siyar da shi sai ka ce ba haka ba ne, a'a. Kawai haƙuri kawai zan ba shi, sai in nemi anya in lallaba, in lallaba, in je wurin masu saman mu sai in ɗan lallaba da su, in ɗan ba su haƙuri su ɗan sa gan ku za su iya duba maganan sai a gan abin yi. Indai wanda za a ɗan ba shi canji ne, ya ɗan rage mishi nisan kuɗin da ya kashe a asibiti ko kuma yaya. To dai sai a sa ni amma dai to wasu lokaci dai haƙuri ne ke ba su, da yawansu haƙuri ne ke ba su. Domin me? Wasu lokaci man ka ke maganan gaba ma sai ka gan ba abin da za su a kai, za su ce maka ba abin da za su iya yi. To dalilin haka kawai sai in dinga ba su haƙuri in ci gaba da ba su haƙuri to na yi iya, to ya na yi iya yi.

Kana fantan samun sin yawa? Eh gaskiya, ina fantan samun sin yawa fa sosai ma. Matana kowane irin sin yawa ne kowane sati tana mana. Yaran mu ma suna kakin makaranta, sun dawo daga, kaminsu in sun dawo daga makaranta, ma wai sun lokaci ma kaman ran larba haka, sai a ganta daga ta ajiye musu da wani ɗan zobo ko da wani ɗan kunun da za su ci, da za su sha da shi, dan tura kamin abinci ya nuna. Amma dai haka ɗin, to dai. Gaskiya ne dai ina so, ina so sin yawa sosai, sosai sosai ma ina so. Ai ko, ko ni ma da karon kai na ma na iya yi ma ai. Ai to duniyan nan yanzu abin da mutum yana so sosai yana son ci ai dole ne ku ya, ya, ya koya inda ana yin sa. To wai sai lokaci ma in tayi tafiya ma ni ne nake kan ma yara, sai niman ɗan sin na daga gurin. Yau gaskiya kun san ai an ce wai gurin da mutum na aiki gurin ne yake ci abinci ai ko? Shi ya sa niman na gama musu sai niman ɗan sin nan ɗan samun ɗan taɓa ne ma.